Ina karɓan kira daga wajen aiki wani lokacin idan ana so a kawo min miya ko kuma ana so a yi min wani aiki sai a kira ni a ga wajen aiki a tambaye ni ina so a yi min ko kuma ba na so. Daga wanne hadisin ne aka samo dalilin son a ji kirta isha'i bari jirginta takuwa don tsauran wahala ne? An ruwaito daga Anas Allah ya shiqara masa yadda cewa annabi ya ji kan isha'i zuwa Yabirdare. Daga hadisin ne musulmai suka sani sami sanin cewa abin da aka yi fi kyau shine idan mutane sun taru toh sai an yi sallar isha'i a farko lokacin ta. In ba haka ba kuwa abin yi isha'i ne a jirginta ta. An karɓu haka daga an samu ruwaita daga Jabiru cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin sallah a zahar idan rana ta ɗan karkata daga tsaka. Kuma ina ƙoƙarin duk lokacin da zan yi karɓa kira daga wajen aiki in tabbatar da cewa kira ne mai mahimmanci wanda kuma mai ma'ana ba kira wanda bai da ma'ana ko kuma bai kamata in amsa ba. Ina ƙoƙarin dai-dai gwargwar do naga an sa kiran da mahimmanci wanda na san zai yi amfani ni kuma ya yi amfani aikina. Wani lokacin kuma ina kashe kira da kuma an san saƙo musamman ina aiki mai mahimmanci wanda na san zai takurani daga aikin da nake yi.